Yaya kake ajiye kuɗi? Hanyoyin da nake ajiye kuɗi suna da yawa. Abu na farko ina ajiye kuɗi ta hanyar ajiye shi a asusu. Sannan ina ajiye kuɗi ta banki, sannan ina aje kuɗi ta bankin yanar gizo wato Opay.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Abu na farko da nake yi don magance matsaloli a aiki shine ina kiyaye duk wani abu da zai bani matsala a wajen aikina, sannan ina magance matsaloli ta hanyar fahimtar yadda muke ayyuka da kuma cewa bazan samu matsala aiki na nan gaba ba.

Wani irin kiɗa kake son ji? Irin kiɗan da nake son ji shine kiɗan hip hop da kiɗan nama na gargajiya da al'adu da kuma kiɗan R&B na rap na ƙasashen waje.

Kuna da WiFi a gida? Eh, muna da WiFi a gida haɗe da router ma, saboda WiFi ɗin da shi muke amfani wajen shiga yanar gizo da yi amfani da shi wajen sa da zumunci a WhatsApp da Twitter da Facebook haka. Sannan idan muna da wasu bincike da za mu yi, muna amfani da WiFi ɗinmu na gida wajen shiga yanar gizo da sanin me duniya ke ciki da sanin kome da kome.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Ina shaƙatawa lokacin hutu ne ta hanyar zuwa shan ice cream da kuma zuwa hawa lilo da kuma zuwa sinima wajen kallo. Abin da nake shaƙatawa da shi kenan lokacin hutu, sannan ina zuwa ziyarce-ziyarcen abokanai da kuma ina son zuwa sabon gu, da kuma harkan tafiye-tafiye duka inayi.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri. Musamman idan ina sauri zuwa wajen aiki ko kuma zanje wani waje inda bai da nisa da ni nakan yi tafiya da sauri gaskiya sabida ban iya tafiya a hankali ba. Dan tafiyar sauri ina ɗaukan shi a matsayin motsa jiki na yau da kullum.

Wane lokaci na rana kake fi so? Lokaci na rana da na fi so shine lokacin da bayan na je wajen aiki an ba mu hutu, sannan kuma bayan mun dawo daga hutu. Na lokaci na rana da na fi so shine ranar Alhamis, saboda na fi jin daɗin walwala da komai da komai a wannan rana.

Me kake saya daga kasuwa? Abubuwan da nake saya lokacin da naje kasuwa ko kuma duk sanda na shiga kasuwa sune kamar haka. Ina siyan shinkafa daga kasuwa, ina siyan wake daga kasuwa, ina siyan kayan miya da magi da kuma kayan sawa man shafawa da turare duka duk sanda na shiga kasuwa. Abubuwan da nake siya daga kasuwa kenan. Sannan ina zuwa kasuwa siyan takalmi da sauran dai abubuwan da muke amfani da su na yau da kullum na gida.

Kana iya bada barkwanci? Eh, ina iya bada barkwanci saboda ni mutum ne ma'abocin son hira da wasa da dariya. Shi yasa duk inda nake je muna hira, ina yi musu barkwanci. Shi yasa duk inda naje ake jin daɗin zuwana. Ana maraba dani sosai.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar Litinin, ina zuwa kasuwa ranar Talata da kuma ranar Juma'a. Su ne ranakun da na fi son zuwa kasuwa nake jin daɗin zuwansu saboda anan ba a samun cinkoson mutane sosai.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsallake igiya. Musamman akwai wasan nin da muke yi lokacin da muke makaranta. Ina tsallake igiya sosai, kuma na iya tsallake igiya.

Kana cije farce? A'a, bana cije farce. Na fi sa abun yanke ƙumba na yanke farce, saboda cije farce zai iya sa ka ji ciwo a hannunka.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jawadawalin aikinmu yana da tsarin tsarin aikin da za mu yi da safe da jadawalin aikinmu na rana.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta ta kasuwanci ta hanyar yi ma kwastomomi na magana mai kyau da kuma inganta ayyuka na da kuma tuntuɓan su bayan kwana biyu da dai yi musu talla da komai da komai na kasuwanci.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Ina ƙidaya kayayyaki kamar sau ashirin a rana. Saboda kayayyakin namu suna da yawa, shi yasa 'sa yake bukatan nutsuwa wajen ƙidaya kayayyaki.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abubuwan da ke ba ni ƙwarin gwiwa a aiki musamman shine yanayin yanda nake jajircewa a aiki da kuma yanayin ƙwarin gwiwan da shi mai kamfanin mu yake ba mu, na shawarwarwari, da yanayin yanda da mu inganta ayyukan mu da ƙwarin gwiwan da yake ba mu na cewa zuwa nan gaba idan mun mallaki kamfanin namu na kanmu ga yanayin da za mu tafiyar da ayyukan mu.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, kullum safiya ina jin kukan zakara saboda mu ma a gidanmu muna da zakaru sosai. Su suke fara matashinmu daga bacci kullum safiya suna cara.

Kana fison fanka ko AC? A gaskiya na fi son AC sabida shi AC idan kana jin zafi ko ina zai ratsa jikinka amma shiga fanka kuma fa shi fanka baya bana jin daɗin fanka. Na fi son AC gaskiya akan fanka.